Eh ina zama kan giwa, ina kuma zama a gwiwata idan ina wasan motsa jiki ko kuma idan ina ƙwallo ko kuma ina ɗan motsa jiki da safe haka ko kuma idan na je cikin filin wasa ko kuma filin da ake motsa jiki. To duka a wannan lokuta idan ina yanayin motsa jiki to nakan zauna akan gwuiwata dan na ɗan miƙeta kuma inji ƙwarinta sosai to shiyasa nake zama akan ɗan gwuiwata a lokacin da nake motsa jiki.

To launin dai da na fi so a kala ita ce launi wadda take da ɗan bulubulu ko kuma ruwan ita bula haka. To na fi sha'awarta ko a kaya ko a hula ko a agogo da nake sawa. Na fi son in same su mai ɗan shuɗi shuɗi ko kuma kalan haske haske sama ko kuma kalan bula bula to duk wa'annan launin ina son su sosai kuma ina amfani da kayayyaki masu wannan launin sosai.

To kayan marmarin da na fi so dai su ne kaya irin su kankana, ita ce watermelon. To da ita da banana, ayaba kenan. Dukka ina son su sosai, ina kuma amfani da su sosai. Wani lokacin kuma na kan sha lemu. Amma dai duka a cikin kayan abun da na fi so, na fi son in sha kankana sai apple sai ayaba. To wa'annan abu uku su nafi ci a cikin kayan marmari sosai.